Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana da tafi kowacce rana kyau a mako, ah wacce nake sonta ita ce ranar Juma'a. Sabida ranar Juma'a ce ah duka musulmai muke yin wanka, muyi kwalliya, mushirya, muje masallaci, muje ziyara da sauransu. Kuma muna sa kayayyaki masu kyau. Amma kuma muna ɗaukin ranar Juma'a muna ɗaukanta kamar ranar ah idi ne da muke yi na sallah da muke yi. To shiya sa ranar Juma'a tafi kowacce rana ah kyau a mako.

Yaran da aka haifa a ƙasashen waje da harsunsu, harsunsu ko hausarsu ku faɗa gogewarku ko ra'ayinku. Eh gaskiya, wanda aka haifa a ƙasashen waje za ka ga hausansu gaba ɗaya ya kasance baya fita kamar yanda wanda aka haifa a nan. Dan in an haife su a can za ka ga hausansu yana ɗan tangarɗa sosai saboda waɗanda suke hausa a garin ba su da yawa. Za ka ga yaran hausan yana nema ya ƙwace a harshensu sai sun dawo nan ne za ka gane saboda harshensu ya kan ɗan canza ya ɗan bada matsala.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya ni inda nake son ziyarta shine ina so na je Makka, na je Madina domin na je na ziyarci a'a, Ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallam. Ina so in je umra, in je hajji. Ina so Allah ya hore min na je can na sauke farali sabida mutane da yawa suna zuwa. A kuma nima ina kwaɗayin zuwa to nake ta roƙo Allah ya bani daman da zanje nima ko kuma ya bani yadda za a yi na samu yadda za a yi ni ma na je na sauke farali.

Ku gaya mana game da ƴan kasuwa da yadda suke sana'a. Gaskiya ƴan kasuwa, kasuwanci sana'a ne mai mugun kyau sosai. Saboda ni karan kai na ina sha'awan fara kasuwanci. A dalili kuwa saboda kasuwanci yana da albarka sosai a tarihi ma ya samo asali. Shiyasa ni ma na ke so idan kaje kaga ɗan kasuwa a kasuwa yana kasuwancinsa, abin zaka ga gwanin ban sha'awa. Musamman wanda zaka gan shi yana da shago da yara a shago. Zaka ga bai takura kanshi sosai akan kullum sai yaje kasuwa da sassafe. Da an je an buɗe shago kawai zaka ga yara suna shagon su na gudanar da lamari ba kamar ɗayan ɗan aikin gwamnati irin mu ba wanda sai kaje da safe kullum kuma da yamma zaka taso.

Yaya kuke tafiya daga wuri zuwa wuri kowace rana? Eh gaskiya a yanda nake tafiya daga wuri zuwa wuri ko wani rana shine a a eh baya ɗauka na lokaci sosai inada abin hawa da nike hawa, ina da mashin, a da nake hawa. Sannan kuma idan na tafi akwai hanya mafi sauƙi da nake bi, a domin na isa a gurin kuma baya, bana samun wahala, a, a hanyar. Hanyan yana da kyau sosai, a idan na tafi nakan je har na dawo, kullum du zirga-zirga na da nake yi, a mashin ɗina nake yi kuma yana da kyau, yana da lafiya mashin ɗin.

Ku gaya mana game da murhu da abin da kuke girki da shi. Eh, gaskiya murhu ana amfani da su gurin girki ah sosai sabida idan kaje ka ga murhu wasu a murhunan su suna amfani da na ƙarfe wanda akeyi a yi girki dasu. Wasu kuma suna amfani da duwatsu. Za ka ga manyan duwatsu an zo, an tara an sa guda uku sannan an zuba itatuwa a ciki an haɗa wuta an ɗora tukunya a kai. So, wasu suna amfani da wannan. Amma ni kuma gaskiya, ni a gida ina amfani da abu guda biyu ne. Ina amfani da gas sannan kuma ina amfani da, a, kurpot wato gawayi kenan. A, bana amfani da ice. In ka ga na amfani da ice to babban girki za a yi. Kaman taro ne, abinci da yawa wanda mutane za su ci. In za a yi girkin da yawa kaman suna ko biki, a, shine ko walima shine muke amfani da itace. Amma da gas muke amfani da kuma kurpot.

Sau nawa kake share gida? Eh ina share gida sau biyu ne a kullum. Dalili kuwa shine da safe idan na tashi nakan share gida, in share ko'ina da goggoge ko'ina kafin nan na fita. Sannan idan na dawo, yara sun dawo makaranta sun yi ɓarna, ah sun yi sheshe, zai ɓata ɓacen guraren su. Idan na dawo da yamma ma, nakan yi ƙoƙari naga shi ma na ƙara share gidan. Kaga sau biyu kenan. Saboda ni mutum ne wanda yake da tsafta bana son ganin ƙazanta shiyasa duk lokacin da na dawo gida na kan yi ƙoƙari na ga bana ganin datti. Shiyasa nake share gida sau biyu a kullum.

Kana ci da cokali ko hannu? Gaskiya ni nafi so naci da cokali. Dalili kuwa bana so in ci da hannu. Don wani lokaci, ah, kaman ni ko tuwo ne, na fi so in ci shi da hannu. Don cin abinci, na fi so in ci shi da cokali. Don ko da in de zan ci da hannu, hannuna wani lokaci da kwai datti bana yadda ko kuma cikin kumbana datti ya shiga da sauransu. To dalilin da ya sa na fi so ke nan, in ga na ci da cokali a kan hannu. In shinkafa ne, zan ci da cokali. Amma tuwo ne, zan ci da cokali. Mutane ce min suke, "in dinga cin ko da tuwo ne ma, in dinga cin shi da hannu mana." Ni kuma na riga na saba ci da cokali saboda tun daga yaranta haka nake ci da cokali. Komi da cokali nake ci ba da hannu ba.

Me yake ba ku ƙarfi da safe? Gaskiya abin da yake ba ni ƙarfi da safe, shine idan na tashi cikin ƙoshin lafiya, ah na ji kuma ina da kuɗi ina samun ƙarfi sosai. Nakan ji ƙarfi a jikina har na shirya na iya tafiya wajen aiki na je na nemo kuɗi kuma. Amma idan na tashi na ga bani da kuɗi, hankali na a tashe yake kuma na kan tashi ma na ji ni kamar mara lafiya sosai. Amma indai ina da kuɗi da safe na tashi, wanda zan yi hidindimun gabana zan kawar da duk wasu abubuwa sosai. In ji ni na tashi cikin ƙarfi, ah kuma da kuzari a jikina sosai. Har in fita ma na je na ƙara nemo wasu kuɗaɗen kuma.

Kafison fanka ko AC? Gaskiya ni nafi son AC. Dalili kuwa saboda fanka yana wani ƙara wani lokaci, ƙaran da yakan dame ni. Ni kuma mutum ne wanda a bana son hayaniya da ƙara. Shiyasa idan na kunna fankan bana ƙure shi, nakan sa shi daidai daidai ne wanda ba zai cutar da ni ba, ba kuma zai mun illa ba. Saboda sanyinsa idan yayi yawa yana taɓa lafiya sosai. Yakan taɓa ƙashin mutum sanyi ya kama ma haƙarƙari, ko baya, ko ƙafa, ko gwiwa ko idon ƙafa. To sanyi na AC idan yayi yawa yana cutarwa. Shiyasa nake kunna shi na bar shi a kaɗan kada yayi yawa.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki, eh ina rubuta kashe kuɗin aiki sabida ni maaikaci ne na gwamnati sosai, don kuwa idan nace zan dinga kashe kuɗi ba tare da ina lissafawa ba to zan samu matsalan lissafi. Kuɗi da ya dinga ƙare min ba tare da na lissafa ba shiyasa in na kuɗi idan yazo a naken lissafa kuɗin da zan kashe. Kafin ma wata ya ƙare ina rubuta dukkan abin da nake buƙata ne kafin kuɗi ya shigo mun ayi mun albashi. Saboda inna rubuta dukkan abinda muke buƙata wanda bamu da shi to idan akayi albashi sannan na shiga kasuwa da wannan rubutun da nayi domin siyayyan dukkan abinda na rubuta wanda zan yi amfani da shi. Dan in ba rubutu gaskiya nakan samu matsala sosai.

Sau nawa kake share ƙura? Eh gaskiya ina share ƙura a so biyu ne. Dalili kuwa saboda unguwar mu, a an zo an yi aiki na titi to an zuba jan ƙasa kuma ba a zo gwamnati ta ƙarasa aikin titin da ba a zuba titi kwalta ɗin ba an kammala ba. To don haka ababen hawa suna wucewa ƙura yana tashi yakan shiga mana cikin ɗaki ya kai a ko'ina. Shi ya sa duk lokacin da na taso zan zo in share, in goggoge ɗakin in kakkaba ƙura a gida. Ina gogewa wani lokaci sau biyu wani lokaci sau uku ma sabida dole sai na dinga rarrage ƙuran in ba haka ba zai yi yawan da idan aka shigo ɗaki za a dinga maka kallon ƙazari.

Ku bamu labarin rayuwar gida mai zaure ko gidan da iyalai da yawa suke zaune tare. Eh gaskiya da gida mai zaure gidane wanda duk al'ada za kaga mutane shi akeyi sabida idan akayi baƙo anan zauren ake fara ajiye shi a matsayin masauki kafin nan a duna idan baƙo ne mai kwana sai a kaishi ciki kuma gida mai iyalai ma da yawa ma shi ma haka ne. Ya ka ga gida da iyalai me yawa da kwai ƙalubale sosai sosai a cikin irin wannan zaman da ake, sabida akan saya yawan samun matsala. Yau ai faɗa da wancan, gobe ai faɗa da wancan, jibi ai faɗa da wancan, hiyasa gida wanda ba mutane da yawa gaskiya ba iyalai da yawa ba, ya fi daɗin zama sabida babu hayaniya sosai kowa yana harkan gabansa. Amma in gidan hayane ko gidan da iyalai sukayi yawa, zaka ga ko baka shiga harkan wani ba wani zai ƙoƙari ya shiga naka.

A ganin ku wane aiki za a bukata a nan ashe, a nan, a shekaru masu zuwa? Eh gaskiya aikin da za a bukata nan da shekaru masu zuwa shi ne abubuwa yanzun dai gaba ɗaya suna ta kasancewa na zamani, sauƙi na ta zuwa. Dan nan gaba ma ayyukan za a fara buƙatan mutanen da abubuwan da za su dinga aiki ba tare da mutane sunyi ba. Sabida yanzun komai AI yana yi. Yanzun an fara ƙirƙiran mutummutumi ma nan gaba ma wanda zai dinga yin aikin ƙarfi ba tare da wai mutum ya zo ya je, yayi, yasha wahala ba. Sabida turawa yanzun suna ta kawo cigaba kala kala a ƙasa.

Me kuke faɗa idan kuna neman gafara don kuskure? A'a, abin da nake faɗa idan ina neman gafara don kuskure shine na kan ce, "Dan Allah, a yi haƙuri, a yafe mun. In Allah ya yadda hakan bazai sake faruwa ba wallahi ba da gangan na yi ba, kuskure ne, um kuskure ne na yi wallahi ba kuma da sani na yi ba. Dan Allah, a yi haƙuri, a yafe mun. In Allah ya yadda gaba zan kula, ba zan sake maimaita kwatankwacin haka ba. Zan kula, zan zan yi takatsan-tsan sosai. Dan Allah, a yi mun aikin gafara, a yafe mun." Abin da nake faɗa ke nan idan na aiki, ina neman gafara don na aikata kuskure.

Ku gaya mana labarin iyali da ake yawan bayarwa daga farko zuwa ƙarshe. Gaskiya labarin iyali da ake yawan bayarwa daga farko zuwa ƙarshe shine farko idan akace a mutum yayi aure, ma'aurata biyu sun yi aure, zaka ga suna son junansu, suna soyayya, zaka ga abin kamar bazasu samu matsala ba. To amma da yake, zaka ji kuma tun a lokacin mutane ana ce wa, mutum ango fa sai haƙuri, sai zama haƙuri, sai zama haƙuri. To wannan kalmomin da ake faɗa yana tabbatar mana da cewa lallai kam wani lokaci za a zuba a samu matsala, a zuba a samu matsala, kai sai kai ta mamaki, ana ta ce ma sai haƙuri, sai haƙuri, sai ka ce ba auren soyayya kuka yi ba. To wannan sai haƙurin nan to wani lokaci haka zaka ga an zuba an samu sabani, wannan hakan sai har rabuwa ma ana yi.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka so biyu ne a rana. Nakanyi wanka da safe kafin na fita sannan kuma idan nadawo nagaji nakan ƙara yin wanka saboda idan nayi wanka, na fi jin daɗin jikina. Zanyi-- zan ji daɗi, zan ji ƙarfi a jikina kuma bacci ma. Zanfi yin bacci mai daɗi. Ya sa nake wanka sau biyu a rana.

Kana sanya bel kullum? Eh ƙwarai kuwa ina sanya bel kullum sabida ni mutum ne mai son sa wando, ƙananun kaya kuma ina da bel kala kala sabida ina amfani dashi wurin kama wando na sosai. Idan naci zanzaro sabida yana kayan da nake sawa. Ina sa bel kullum, ina sanya bel kala kala.

Kana yin addu'a kullum? Ƙwarai kuwa ina yin addu'a kullum saboda kullum idan na tashi daga bacci zan yi addu'a, idan na yi sallah ma zan yi addu'a. In ma zan fita daga gida ma ina yin addu'a. Ko da bayi zan shiga ma ina addu'an shiga bayi. Kuma san nan ina addu'an fitowa daga bayi. Ina addua hawa abun hawa duka adduoi da wasu azkar duka inayi sosai.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina shan ruwa aƙalla pure water kaman sau huɗu zuwa biyar a kullum sabida likitoci sun ce a dinga yawanta shan ruwa, don yana da kyau a jiki, yana da ƙara lafiya sosai. Shi ya sa ni ke shan ruwa. Wani lokutan ma na kan sha ruwan ne ba wai don ina jin ƙishi ba. A, dan inda dan, ina jin ƙishi ne, mutum ne, ba wai mai son, a, mai yawan jin ƙishi ba.

Wa yake dafa abinci a gidanku? Eh, dafa abinci a gidan mu mata ne ke dafa abinci a gidan mu. Ah, saboda su suke zama a gida, su aka ɗaura wa haƙƙin dafa abinci a gida. Ah, saboda kai namiji idan kaje wurin aiki, ka gaji ka dawo to shi ka nemo abin da za a girka su kuma sai su girka. Kafin ka dawo ma ka zo ka ci.

Ku gaya mana game da gero da dawa. Eh, gero da dawa abune wanda ake nomawa, ake amfani da su. Gurin sarra ake sarrafa su, gurin wasu a yi kunu da shi, wani kuma a yi tuwo. Dana tuwon dawa sannan kuma a ana tuwon gero ma wani wasu kuma geron kuma za su yi amfani da shi domin a sarafa shi a dawo ayi kunun kamu dashi so, duka dai ana amfani da shi ne gurin abin da ake ci na yau da kullun.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu ta gargajiya a yankin ku. Gaskiya sana'ar hannu ta gargajiya a yankin mu tana da matukar muhimmanci sosai saboda sana'ar hannun da ake yi a unguwan mu, mana akwai maƙera wa'yanda suke ƙere-ƙere suke ƙere tukunya, marafai, da kamar abubuwan amfani na gargajiya, dasu ƙota da sauransu. Zasu harhaɗa abubuwan da ake sauƙaƙa amfani dashi na yau da kullum, musamman abubuwan da suke ƙerawa.

Wane irin kayan ɗaki kake ka fi so? Gaskiya, na fi son kayan ɗaki ingantattu, haka launi kuma, ah, farare. Sabida su ne suke burge ni, ah, ah, suna da kyan kallo da kuma, in aka ce abu ingantacce ne, so ya fi ƙarko kuma ya fi daɗin amfani. Shi yasa na ke son kayan ɗaki ingantattu farare a launi.

Ƙungiyoyin 'yan gari da taron cigaban gari, ku faɗa gami da ayyukansu. Gaskiya ƙungiyoyin gari da taron cigaban gari kamarmu a anguwar mu muna da ƙungiya ta ƴan anguwa sabida da mike zama a duk wata muna zama so ɗaya a tattauna abubuwan da yake da matsala ne na anguwa saboda in aka tattauna su sai a magance su. Du wani abubuwa kuma da za ana tattauna abubuwan da zai kawo wa unguwa cigaba shi ma a sai a zai zauna a tattauna a kan su yanda za anguwa za ta samu cigaba.

Ni da ce, shi ne ita ce, ku bayyana yanda waɗannan kalmomi suke ƙarfafa magana da bin jinsi. Eh gaskiya wannan, idan ana magana ni ko ce to wannan ni ɗin, ah ah ita ce yana nufin ah kana magana ne da jinsin mace. Ah ni kuma, ah shi ne kuma yana magana ne da jinsin ɗa namiji. Ah ana amfani da su ne gurin banbance yanayin jinsi na matun da namiji kake yi ko da mace.

Yaya maƙwabtan ku suke? Gaskiya maƙwabtan mu mutane ne masu, ah, hankali. Mutane ne wanda suka san, ah, maƙwabtaka suka san mutunci sabida muna zaune da su lami lafiya. Ba ma samun hayaniya da su ko faɗa, sai sa, ah, dukkan abu idan ya taso na farin ciki mukan haɗu gaba ɗaya mu tayi juna farin ciki. Idan kuma na jajantawa ne shima mukam haɗu muzo muyiwa juna Allah kyauta shu, muna zaune lafiya da mu da maƙwabtan mu, babu hayaniya, babu wani faɗa a tsakani.

Sabon mutum yanda, ku bayyana wa sabon mutum yanda ranar ku ta saba tafiya. Eh, gaskiya inda ranar mu ta saba tafiya ne idan na tashi da safe, a abun da nake fara yi shine a nakan je na yi wanka, na yi brush, na yi alwala, na yi sallah, a na zo na karya, sannan na shirya na tafi wajen aiki. Idan na dawo wajen aiki da yamma, a sannan na zauna da abokai muyi hira, sannan na shiga gida.

Ku gaya mana game da abincin lokacin girbi. Gaskiya abincin lokacin girbi idan aka yi girbi, abinci yana wadata sosai. Za ka ga kuma a kasuwa ma ya kanyi sauƙi a sabida abinci sabon abinci ya fito, ya shigo kasuwa ya yawaita abinci yana yin sauƙi. Shi yasa lokacin girbi za ka ga abinci ana cinsa sosai yana wadata a unguwanni.